To zan ce, zan ce ogana ne. Eh, shi yake ban kwarin gwiwa a aiki. Eh, wallahi in ba don mutuncan ba gaskiya kai, ba ran sa jiki a aiki ba. Ka san aikinmu nan aikin sa jiki ne. Kuma in ba ka sa jiki gaskiyar magana shine ba ra ka iya kai irin aikin nan ba. Don aikin sa jiki ne. To ogana kuwa ya so ni don ina sa jiki. Eh, to kuma inda na fara aiki da shi, na gan inda shi ma yake sa jiki ne. To shi ya sa yana ban kwarin gwiwa don ni ma in sa jiki. Eh, to in ba don shi ba gaskiya ba ran iya irin aikin nan ba. Eh, duk damuwan nake da shi ina iya in zo wurin shi in gya mi shi to ni ban gane wannan ba. Eh, don shi ma yake yake yi. Duk abin da baka gane ba, kazo wurin shi. Eh, to abun da ba gane ba ka zo wurin shi zai nuna ma. Sassaƙaƙa nake ina jin daɗin aiki da shi sosai, sosai. Eh, ba wanda nake jin daɗin aiki da shi a ofis na mu, ba wanda nake jin daɗin aiki da shi a wurin aikin mu in ba ogana ba. Eh, don shi yake ban kwarin gwiwa. Eh, ina jin daɗin shi kuma duk abun da ban gane ba in na je wurin shi yake nuna mun. Kuma duk abun da ban sani ba, na je wurin shi ma yake nuna mun. Kuma ina da damuwa ina je wurin shi yake iya, eh yake iya tambaya mene damun sai in faɗa mi shi sai ya gyama abun nake da shi. Ko neman kuɗi ma ina neman kuɗi yake ban. To ka gan iri mutuncan baya da matsala. Irin mutuncan zaku aiki tare kuma baku samu matsala tare ba. Shi damuwan shi kawai baya son reni. Ni kuma ba mai reni ba ne. Ka gan ko? Sassaƙaƙa ina jin daɗin aiki da shi. Kuma ina zan je da shi muna tafiya. Kuma ina zai je yana kai ni. To ka gan wannan kan yafi. Eh, to aiki da shi kuma gaskiya ina jin daɗin aiki da shi. Eh, to ka gan ina dawo gida ma watarana ma ina je aiki ina dawo gida yake iya kira na mu fita. Eh, mu abokanai ne fa a han, a, a wurin aiki muna aiki. In an bar aiki mu abokanai ne. To ka gan ko? Shi yake ban kwarin gwiwa. To na san kai amfanin shi. Eh, to abun da ban gane ba kamar inda na f-tafari to abun da ban gane ba yana iya ya nuna mun. Eh, ina yi laifi ma ina, zan iya in je wurin shi to ni ma ga fara. To haka shi mutum in baya da damuwa sosai ko tafiya man zamuyi tafiya, zamu tafiya zamu je wani gari mu je muyi aiki muna iya tafiya tare da shi. Eh, ba yo ba nan mun fara. To ka gan don aikin mu nan aiki sa jiki ne. Gaskiya kenan aikin sa jiki ne. In baka sa jiki ba ba ra ka iya aikin nan ba. To ka gan in ba ka sa jiki a aiki to a wurin za samu matsala. Eh, kuma ni ya ji yana jin daɗi inda nake iya in zo aiki da wuri. Eh, in fara aikin safe ina iya gama aikin safe in shiga inyi aikin, eh rana ina gama aikin rana. In yamma yayi na gama na yamma sai in koma gida. Eh to ka gan shi baya da damuwa mutuncan baya da damuwa ko kadan baya da damuwa. Shi damuwa shi duk abun da ya ce ka yi ka samu ka yi shi. Eh, baya so ba mai surutu ba ne sosai. Shi baya son surutu. Ba mai surutu ba ne sosai. Yana so in ya gaya maka yi abu ya kamata ka yi shi. Eh, ba ya so yana jeda baya jeda baya dakai, be kamata ba. To ka gan shi yake ban kwarin gwiwa don shi ma yana sa jiki a aiki. Wallahi in ba don shi ba ba ran iya yin aikin nan ba. Eh, shi ne ya ban kwarin gwiwan. Kuma shi ne kuma yana sa, ina sa jiki a aiki nan. Kuma ya faɗa duk abun da ban gane ba in zo in same shi. Kuma da bakin shi ya ce duk damuwan na shiga in na da damuwa in zo in same shi. Ka gane ko. In zo in same shi. To ka gan mutuncan ba ƙaramin kirki yake kirishewa. To ka gan ni kuma ina sa jiki tun, tun ƙarami in an ban aiki ina sa jiki. Ni ba mai ƙin aiki ba ne. Maganan gasken kenan ni ba mai ƙin aiki ba ne. Amma tun da na haɗu da ogana gaskiya kan ina jin daɗin aiki. Eh, ina jin daɗin aiki sosai, sosai. Ba na son in bar aiki ma, aikican. Wallahi don ina jin daɗin aikin. Shi kuma baya da damuwa sosai yana jin daɗina. Ya zo maganan aiki ba ƙaramin jin daɗina yake yi ba. To ka gan irin abun can kuma ba matsala. Wallahi ba matsala. Sassaƙaƙa muna sa jiki kuma inda ya faɗa duk damuwan na shiga in zo in same shi. Sassaƙaƙa shi yake ban kwarin gwiwa. In ba don shi ba kamar inda na faɗa ba ran iya yin aikin nan ba. Ogana ne mai ban kwarin gwiwa kuma na gode masa sosai. Wallahi.

Toh ina rubuta kullum kullum. Eh ka san aikin mu nan aiki ba karamin aiki ba ne. Eh to ya kamata kullum kullum kana rubuta rahoto. Eh don a san mene yake faruwa a wurin aiki. To ni kullum kullum ina rubuta rahoto. Eh ba ran da ba na rubuta rahoto kafin in je aiki kafin in fara aiki ma da safe ina iya rubuta. Eh in na gama aiki ma zan iya rubuta, zan ajiye a kan, a kan tebur na ogana. Eh don in ya zo shi ma ya karanta ya san me ya faru ranan. Eh to aikin mun ke nan. Aiki kaga ana bin dalla, dalla, dalla, dalla don a san me yake faruwa. Eh aiki ana bin dalla, dalla, dalla a san me yake faruwa. Ko ni inda nake kasuwanci ma ka san ni ma ina kasuwanci. Eh ni kasuwanci don ina saida kayan maza, ina saida kayan yara ma kuma na iya saida kayan tsofaffi a haka. To ni inda nake kasuwanci ma ina rubuta rahoto, ballenta rahoto, ballenta ni ballenta in je wurin aiki. Ka san ka gan bai, bai, bai haɗu ba ai. Ka gane koh? Eh to bai kamata kana aiki ba ka rubuta rahoto ba. To bai haɗu ba ai. To shi ke nan. Haka nake yi. Eh in na je wurin aiki kullum kullum ko kafin in fara aiki ma ina rubuta rahoto don in san me yake faruwa. Eh zan nuna, zan gya masa to ga abin da ya faru yau ga aiki wanda an yi, ga wanda bai zo aiki ba, ga damuwan da an fara an samu a wurin aiki to me za ayi, me, me da me haka. Sama ya je ƙasa sai ina iya rubuta in ajiye masa. Eh in na ajiye masa sai in zo in gya masa sai zan gya masa. To na ajiye ma a kan tebur ga rahoto wanda ya faru a wurin aiki na ajiye ma a kan tebur sai in ya zo sai ya karanta. Eh in ya karanta sai ya san to me zai yi sai ya gya mun abin da zan yi. Eh to haka ni gaskiya ko na sha rubutawa. Ba yau bane ina rubutawa. Eh na sha rubutawa. Ko ko, ko, na tuna lokacin wanda nake makaranta ma ina rubuta rahoto sosai sosai. Eh don nine an ban eh headboy a turanci ke nan ana ce headboy kenan ko eh a makarantar mu. To haka ina iya rubuta rahoto. To har na dawo kuma ina aiki ka gan wancan berai ban matsala ba, berai ban wuya ba. To ba yau bane na saba na sha rubuta wa kuma akwai kyau. Akwai kyau irin rubu-- akwai kyau don in ba ka rubuta rahoto a aiki to a ina za, ina za a san damuwan aiki. Ya kamata a san me na faruwa a aiki. In ba da haka ba za su samu babban, babban matsala. Gaskiyan maganan kenan. In ba da haka ba za a iya samu matsala. To san san ka ga ina sa jiki ina rubutawa don me, don kar a samu matsala. Eh kar a samu matsala ni kuma ina aiki ina so aiki ya fita da kyau. In aiki baya fita da kyau ko to a wurin ana iya samu damuwa. Ka ga ni kuma bana son in samu damuwa. Eh ina aiki da ogana bana son in samu damuwa. Shiyasa ka ga ina rubuta dalla, dalla abubuwan wanda an yi ranan, abubuwan da iya an siya, abubuwan da an cire a ciki, a cikin kuɗin aiki an ji an siya, nawa ne an cire. Eh ina rubutawa don in san nawa ne an cire, nawa ne ya shiga. Eh ina iya rubuta kuɗaɗɗen wanda na ba ma mutane. Eh kuɗaɗɗen wanda an yi, an amfani da shi an ji an siya abubuwa na aiki, aikin ofis duka ina iya rubutawa. Eh don in san mene ya, nawa ne an kashe a ranan a wurin aiki. Ko a kasuwanci na ma haka nake yi. Ina iya rubuta in san nawa ne na kashe, nawa ne ya shiga. Eh, eh haka nake yi. Nawa ne kuma zan je in kashe a kasuwa. Nawa ne kuma zan, zan sa a cikin kasuwanci na. Haka na sha yi don in san, don in san kasuwa na na tafiya da kyau. Eh in ba da haka ba ran san ko kasuwa na tafiya da kyau ba. To haka ma wurin aiki ina iya rubuta rahoto don in san abubuwan da yake faruwa a aiki don ogana ma ya san abubuwan da yake faruwa aiki, ya san nawa muke kashewa kullum. Eh in ba da haka ba a aiki ba rai ci gaba ba. Shiyasa ka ga ina jin dadin aiki da shi don irin abubuwan nan ne. Eh in ba da haka ba gaskiyar magana shine aiki bai rai ci gaba ba. Shiyasa ka gan muna irin haka muna tafiya tare da shi. Eh muna tafiya tare da shi don ya san in na rubuta rahoto daidai ne. Eh to ka gan sai dai haka. In ba haka ana samu babban matsala. Zaka ga aikin ma ka man baya tafiya ba wanda ya gane me yake yi. To ka ga hakan be rai haɗu ba. In ba da rubuta rahoto be rai haɗu ba. Ko a kasuwanci ma ina rubuta rahoto.

Eh ina fata, ina fata sosai ma. Ka san duk abin da kana rayuwa don kaci gaba ne. Rayuwar nan duk abu ne ka na yi, duk abin da mutum na yi don i ci gaba ne. Don in ba haka ba to za ka samu matsala. In kana abu don ba ka so ka ci gaba, ai za ka samu matsala. Don kagan kullum ina godema ogana a wurin aiki. Eh duk abun da yake mana don mu ci gaba ne. Duk abun, duk damuwa, da komi, da komi, duk abubuwan da yake gaya mana, yana gaya mana don me? Don mu ci gaba ne. In ba dan haka ba to kagan bara mu iya yi ba, bara mu mai aiki ba. To komai wanne keyi a rayuwar nan don in ci gaba ne don in zama babba mutum. Eh don in zama babban mutum a gaba. To kagan in abun nan siyasa kagan ina sa jiki, eh ina sa jiki, ina, ina, ina, ina, ina kokarin in aiki da kyau, bana haushi da kowa, ina farin ciki da kowa. Eh kuma ni ina aiki ina dariya. Eh kuma bana so in an je aiki ana wasu gulma, gulma, gulma, ni bana yi. Don me? Don ina son ci gaba, ina son nasara. Eh ina son in nasara duk abun da ke a rayuwar nan fatana don in nasara ne, don in samu nasara. Eh in ba dan nasara ba gaskiya bari in ci gaba ba. Eh kuma irin aikin nan in ba ka da hankuri a rayuwa bara ka kayi aikin nan ba. Eh don gaskiya ni kon ina da hankuri. In ba don hankuri ba kai bai kamata ina nan ba. Eh don me? Don hankuri ne. Kuma ogan mu ya so masu hankuri. Eh don in ba kada hankuri ba, ba ka je gaba a rayuwa ba. Don ni fatana in samu nasara ne. Eh in samu nasara sosai, sosai, sosai. Eh sasa kagan ina sa jiki, ina sa jiki kuma jiki nan tun ina makaranta ina sa jiki. Abokanai na ma sun sanni da halin nan. Sun san kai ni ina sa jiki ina kokarin in ya bu. Eh to kagan ba wanda baya fatan nasara ai. Bai kamata ka ma mutum fatan abu dabam ba ko kuma fatan muganci in ba nasara ba. To kagan fatana in samu abubuwan nan ke nan. In samu nasara, in samu in ci gaba a rayuwa. Eh in samu ci gaba a rayuwa, in samu nasara. Eh to kagan sasa kagan ina sa jiki ina kokarin in gane abu. Kuma ni, da ni duk abun da ban gane ba ina iya tambaya don in gane da kyau. Duk abun da ban sani ba ina tambaya don in sani. Kagan a wurin karuwa ke nan. Wannan ne ana ce karuwa. Amma ba wai nasan abu sai nayi shiru bana son gayama wani ba. Kagan duk abin da na sani ma ina gyama wani don shi ma ya sani. Eh kuma duk abun da ban sani ba ina tambaya don ni ma in sani. Eh kuma duk abun da ban gane ba ina kokarin in gane. Ni mai son koyo sabo, sababbin abubuwa ne. Eh kamar kagan ni kasuwanci nake yi to kagan ina fata nima in nasara a kasuwanci na. Eh don ni duk abun da ban gane ba, ni na ɗinka kaya kuma na siya kayan maza. Eh duk abun da ban gane ba nake iya inje samu wanda ya fi ni ɗinki don in nuna mun mene karuwa ke nan. Eh ina neman in karu, eh to haka nake yi. In na je wurin aiki ma duk wanda ban gane ba ko na girme sa, ina iya in je wurinsa in tambaye sa to ni ban gane abun nan ba ka nuna mun. Kagan kuwa na girme sa fa amma ina iya in je wurin in tambaye shi. To kagan ba damuwa don mene? Ina nema karuwa ne. Eh fatana ni in samu nasara ne kuma in Allah ya yarda zan samu nasarar can. Eh to kagan ba matsala a wancan ba matsala. Amma kagan ni kuma mai sa jiki ne. Ai kamar aikin wanne muke yi nan in ba ka sa jiki gaskiyar magana shine ba za ka iya yin aikin nan ba. Maganan gaskiya ke nan. Aikin nan ko na masu sa jiki ne. Kuma har in ba ka sa jiki ba ba ra ka iya aikin nan ba. Don ni kuma mai sa jiki ne sosai, sosai, sosai ina sa jiki. Don ni duk abun da ban gane ba sai na kokari na gane. Duk abun da ban gane ba ina iyakacin kokarina in gane. To kagan wannan abun akwai taimako sosai. Eh to kagan sasa ogana shi baya da damuwa. Eh duk abin ban gane ba in ka je wurinsa zai nuna ma don shi ba mai damuwa ba ne ko kaɗan. To fatana ni in samu nasara ke nan. Eh fatana in samu nasara, in samu in ci gaba a rayuwa. Eh to abun da ban gane ba ina kokari in sa jiki don in gane don in ci gaba a rayuwa. Don rayuwar nan in ba da cigabawa ba za samu nasara sosai so-- za, za samu damuwa sosai, sosai, sosai. Eh to ni haka nake yi. Fatana in san abubuwa da yawa, fatana in san na ci gaba a rayuwa, fatana in san na samu nasara, fatana ke nan in san na samu nasara.

To, inda nake bikin ranar haihuwana ina iya kiran abokanaye na mu fita. In mun fita muje mu shaye shaye, muyi dariya, muyi hira, muyi rawa. Eh, amma kafin mu fita da shi ranar, mama na tana iya yanka mun kaza. Eh, ta yi abincin wanda nake so sosai. Baba na kuma zai fita ije ya siya abubuwan shaye shaye don ya kawo gida. To kagan haka mun sha yi. Eh, don muyi rawa da kyau, a yi dariya, a yi me me me me. Kuma kasan akwai daɗi. Wallahi ana rawa, ana shaye shaye, ana ci abinci, ana yaga kaza ba karamin daɗi ba. Eh to, wato ina je ofis kuma, eh sai su mun waka. In sun mu waka sai su siya abubuwan shaye shaye don a sha dari a sha. Eh, a sha a yi dariya, a yi murmushi, a yi hira. Eh to, ina dawo gida kuma ana jira na a gida. Eh, sai aje aci abinci, a yi dariya kuma a sake yin rawa. Sai in yamma ya yi nake iya kira abokanaye na. In yamma ya yi nake iya kira abokanaye na mu fita. Ina kira abokanaye na in mun fita, zan mu je mu yawo muyi duk abunda mun ga muna siya don mu ci. To haka na sha yi. Eh, gaskiya ranar ha-- ranar haihuwa na kuma gaskiya ko ranan ranan kuma bana manta wa. Ehh, ranan kuma ba mu manta wa. Ehh, sosai don ba karemi siyayya nake yi ba. Kuma ranan bana zuwa aiki. Eh, ogana ma zai ce, ah inji daɗi kar in zo aiki. Eh, wannan nan ranan ka ne, ranan ka ne bai kamata ka zo ka yi aiki ba kaji daɗi. Kuma to, abokaina na na tura mun kuɗi. Yana kuma karemi kuɗi yake tura mun. Wata rana yana tura mun kusan dubu hamsin. Eh, zai tura mun kusan dubu hamsin inji in chase kawai. Eh, hakan shi baya da damuwa shiyasa ina jin daɗin aiki da shi. Eh, yana tura mun dubu hamsin inji in chase da abokanaye na. Eh, amma kafin chase da abokanaye na, ina chase da iyaye na a gida. Eh, zan kira su neighbor su zo su same ni. Zan kira kowa da kowa yazo gida a same ni a yi hoto. In anyi hoto sai a yi rawa. In an yi rawa sai a ci abinci. Eh, zaman tare kenan. Eh, kagan bai kamata ni kaɗai ne nake, eh nake ci abincin ba ai. To zan kira kowa yazo da kowa yazo, neighbor yazo, eh anguwa su zo don a yi rawa a chase da ni. Eh, an chase da ni sai a ci abinci. Eh, an ci abinci, an ci abinci sai a tafi. Eh, in yamma ya fara yi kuma sai zan kira abokanaye na sai mu fita. Eh, in mun fita, mumma zamu je mu chase namu, mu chase, mu chase don chase chase chasun mu yana kai har dare. Eh, chasu na da abokanaye na yana kai har dare. To kaga muna chasu wa muna dariya muna shaye shayen mu. Muna chase muna dariya muna shaye shayen mu. Eh, to ranan kuma gaskiya bana manta da ranan. Eh, ranan ko ranan dariya zan dinga dariya ne, dariya sosai sosai sosai. Kasan de ranan ranan farin ciki ne. Eh, ran da an haife ni ne. To kaga, inda an haife ni kuma sai in baki ciki? Babu. Ran da an haife ni ko rana ina farin ciki da kowa. Eh, ina farin ciki da kowa kuma kowa yana farin ciki da ni. Eh, sata ka gan ina iya kiran kowa yazo ya same. Ni a gida ayi ci abinci, a yi shaye shaye, a yi dariya, a yi hira sai a yi rawa. In an gama kuma sai ana ɗaukan hoto. Eh, an gama sai ana ɗauko hoto. In an ɗauko hoto tare sai a tafi. Eh, ni kuma ni da abokanaye na kuma sai mu ci gaba da shaye shayen mu, mu ci gaba da ci abincin mu. Eh, don ranan kom gaskiya bana manta da rana. Kuma ranan ba, ba a kira na a wurin aiki. Eh, don sun san ran da an haife ni ne, to ba a kira na a wurin aiki. Eh suna banni in case. Suna bani in chase. Wata rana wani suma suna haya suna kira na ma suna tura mun kuɗi. Amma inda na faɗa tafari ogana zai kira ni sai i tura mun kuɗi. Eh, wa wansu kuma wurin aiki na ma suna tura mun kuɗi. Eh, abokanaye na ma wan sun suma suna tura mun kuɗi. Ka ga ranan kom gaskiya ina cike da kuɗi ne kawai. Don ranan ma ranan jin daɗi ne. Eh, ba karemi jin daɗi nake yi ba. Don ran da za, za a haɗu a taimake ni chase wa, a zo da farin ciki, a yi dariya, a yi ci abinci, a yi so shaye shaye, a yi rawa. Ai kagan ba abunda yafi wancan. Eh, to in an gama duk abubuwan nan sai a haɗu, a dauke hoto. Eh, in an gama duk abubuwan nan sai ana haɗu haɗu ake hoto. To ranan kom ranan jin daɗi ne kuma bana iya manta da ranan.

To ni a wurin aikin mu ban da damuwa da kowa. Eh, ni ina da farin ciki. Eh to ina so ina ana aiki ana murmushi da kowa kuma ana aiki da farin ciki. Bai kamata ana aiki ana rikici da mutum ba. A'a, ni bana haka. To a wurin aikin mu ni gaskiya kau ni ban da damuwa. Sun san ni sosai, sun san ni sosai a wurin aikin mu. Ni ba mai son rikici ba ne, ni ba mai son damuwa ba ne. Sassaka gan suna jin daɗin aiki da ni. Eh duk kuma wanda yake da damuwa yana zuwa wurina isa meni in gya mu. In damuwan ya fi ƙarfi na ne sai ina iya in je wurin oga na in gaya mashi to ga abun da yake faruwa me ka gan mu yi? Eh sai ya gaya mu abin da za a yi. Kuma duk abun da ya faɗa ina yin shi. Eh ka gan ni ban da a wurin aikin mu gum ban da damuwa da kowa. In ana rikici ma ina iya in kira mutane, eh mutane masu rikicen in. Sai in zaunadda su sai in ji daga bakin kowa kowa, in ji daga bakin kowa in san me zan faɗa. In abun ya fi ƙarfi na kaman inda na faɗa sai in je in sami oga na in gaya mashi me yana faruwa. Eh to haka nake yi. Eh ni ina farin ciki da kowa, ina dariya da kowa. Bana rikici da mutum a wurin aiki. Ka san kana aiki, aiki nan ba aikin da haushi da mutum ba. Don aikin mu nan, aiki nan in ba ka sa jiki ba zaka kai aikin nan ba. To ka gan sa sa ni ban da damuwa da kowa. Ina dariya da mutum, ina iya murmushi ma. Eh muna iya yawo ma da kai ma a cikin aiki in ba aiki. Eh to ka gan ina sa jiki. Eh to ka gan kuma ni ina zumunci da kowa. Eh to duka haka ya kamata. In ba in ba haka aiki bare cigaba ba. Eh to ka gan ai bai kamata an zo aiki ana rikici da mutum, ana faɗa, ana gulma a can ana aiki bare je ko ina ba. Aiki bai rage ko ina ba. Sasa kagan ni in ana rikici ina iya gaya ma oga na meye na faruwa. In abun ya fi ƙarfi na ke nan fa. To kuma oga na shi ma yana zumuncin da kowa. Eh to amma in ka nuna mashi kamar kai baka so kayi aiki zai, dai zai kore ka ne kai ka tafi. Ka gan? To ni kuma ni ban da damuwa da mutum. Eh wata rana ma in ba aiki ma zamu zauna muna hira muna dariya. Eh in ba aiki zamu fita muje mu ci abinci tare, a dawo kuma tare a ci gaba da hira. To in ba aiki kenan. Amma ka gan aiki in akwai aiki ana sa jiki tare, ayi aiki tare a gama tare. To haka ni na sha yi. To ni bana so ina rikici da mutum. Eh ina rikici da mutum ayi damuwa ne, aiki bare je ko ina ba. Amma ka gan in kana aiki da zuciya ɗaya kana kome da zuciya ɗaya, aiki zai dinga tafiya da kyau. Sasa ka gan ni bana damuwa da mutum, bani da damuwa da mutum. Kuma abun nan tun a gida tun ina makaranta bana so ina samu damuwa da wani. Eh haka an koya mun. Abokanai na ma sun san ni haka, ni bana so ina samu damuwa da mu. Sun san ni, ni na da farin ciki. To haka nake a wurin aiki halina ke nan. Eh muna dariya da kowa a wurin aiki. In ya zo aiki sai ayi aiki da zuciya ɗaya. In ya zo hira ana hira. Amma in ya zo aiki sai ayi aiki da zuciya ɗaya. Eh to in na gan kuma aiki baya tafiya da kyau ya kamata inda ya kamata ina iya in je sami oga na in tam- in gaya mishi to in aiki fa baya tafiya inda ya kamata fa ya ka gan za mu yi? Eh to sai yazo yace to ga abun da ya kamata mu yi, ga abun da ya mu bari. Eh to haka nake yi, haka nake, haka nake son aiki na. Haka nake aiki na. Eh to in na gan aiki ya fi ƙarfi na, in ana rikici, in na gan rikicin ya fi ƙarfi na, nake iya in je in sami oga na kuma in tamaye shi to ga abun da yake faruwa fa, ni wannan abun ya fi ƙarfi na. Me ka gan za mu yi? Hakan? To a wurin kuma shi zai faɗa to ga abun da ya kamata mu yi. Tun da ka gan ya fi ƙarfin ka mu ajiye wannan, a gefe muyi wannan. Haka ya sha yi. Don ni gaskiyar maganar shine ina zumunci da kowa a wurin aikin mu. Ina sa jiki, ina sa jikin aiki kuma ina da farin ciki da kowa. Ina farin ciki da kowa a wurin aikin mu. Ni ke nan, ina farin ciki da kowa a wurin aikin mu. Ni kuma ban da damuwa da mutum a wurin aikin mu. Damuwa na shine in za ai aiki, ai aiki da zuciya ɗaya, ai aiki da farin ciki, ay aiki da murmushi. In za an gama aiki sai a zauna ayi hira, ayi dariya. Eh haka ni na sha yi kullum kullum. Eh kuma a wurin aikin mu basa da damuwa da ni. To ni ban da damuwa da kowa. Eh aikina ya kawo ni kuma ina aiki da kyau. Eh su basu da damuwa da ni, ni kuma ban da damuwa da kowa. To ni ina farin ciki da kowa, ina zumunci da kowa.

Toh ni, ina amfani da X, shine Twitter kenan. Eh, ina cika amfani da X, eh, ana kiransa Twitter kenan ko, eh, don gan labarai, in gan me na faruwa a duniya, in san me ne na faruwa a kasuwanci. Eh toh ka ga ni kuma mai son kullum ball ne. Eh, wata rana ina shiga X, sai in duba me ne ke faruwa a labarin ball kullum kafa kenan. Eh toh yasa ka gani ina son maganar X sosai. Eh toh ka gan toh ina duba in san me na faruwa a duniya. Ka san bai kamata kana da waya ba ka duba ka san me na faruwa a duniya ba. E to damuwa ne. Ya kamata kana da babban waya, kana duba me na faruwa, ka san me ne na faruwa a duniya, ka san labarai, kana jin labarai, kana karanta abubuwa don ka sani. Eh, a'a bai kamata kana amfani da waya babban waya ba ka duba abubuwan nan ba. Toh eh, wanda na fi amfani da shi shine X. Eh wata rana ma na nake iya shiga Facebook, nake iya shiga Facebook in duba labarai amma ba kullum ba ne. Amma ka gan X kullum, kullum ba ran da ba na shiga X, ba ran da ba na shiga X. Ka san lokacin iyayenmu ba su san abubuwan nan ba. To ba laifinsu ba. Ka gani ko? To ba laifinsu ba. Don lokacinsu ba su da iri abubuwan nan. Amma ka gan lokacinmu yanzu mu ne muke, mu ne muke morewa. E muna more abubuwan nan. Toh ni ina shiga X don in duba labarai, in san me na faruwa a duniya, in san me na faruwa a kasuwanci duniya. Toh ka gan yana taimako sosai. Ej wata rana ma kawai zan duba in shiga in gan labarin Bitcoin. In gan ko Bitcoin ya tashi ko ya sauka. Ka sani ko? Toh irin abubuwan nan ne yana da amfani sosai. To ni ina shiga X kullum, kullum ba ran da ba na shiga X. Eh wata rana ma in na je aiki, ina ɗan taɓa aiki kaɗan sai in shiga X in gan me na faruwa. Eh wata rana oga na ma zai kira ni sai ce toh ya karanta abu a X fa ni ma in zo in karanta tare da shi. To haka mun sha yi. Eh toh ni fa inda na faɗa dai ba ran da ba na shiga X. Facebook kam ba kullum ba ne nake shiga Facebook don irin labarai wanda nake karanta a Facebook bana gani a la X. Toh ka gan X a wurina X kuma yafi amfani Twitter kenan ko ana kiransa. Eh yafi amfani sosai don nake iya karanta abubuwan da yake faruwa, in san me yake faruwa a tsakanin, ah, a duniyarmu, in san me yake faruwa a kasuwancin duniya ko Bitcoin ya tashi ne ko ya sauka. E to haka nake so. Eh ka gani kuma in dai X, kai ina son maganar X sosai, sosai. Ai ba ran da ba na jin labaru. Eh maka san ni iyaye na ba ruwan su da abubuwan nan. Su damun su kawai su kunna rediyo, su ji me na faruwa. Eh ko kuma su kunna TV, su gan news a TV. To ni kuma ba sai na kunna TV ba. Tun da nake waya, tun da ni ina da waya, zan iya in shiga X, in gan labarai, in gan me na faruwa. Don ka gan na saba da shi. Amma inda na faɗa ɗazu ba ran da ba na shiga X. Gaskiya magana kenan ba ran da ba na shiga X. Zan iya shiga ma X kullum, kullum, kullum kafin je aiki ma na shiga ma X in san me na faruwa a X. Eh na gama ma, na gama wanka ma na je wurin aiki in ba aiki da yawa, zan zo na in san me na faruwa a X, in duba me na faruwa a X. Ka gani ko? Don in san labarai, in san su labaru, in ji me na faruwa, in gan ko kasuwa ya tashi ko kasuwa ya sauka, ko ko Bitcoin ya tashi ko Bitcoin ya sauka. Toh ka gan abun da na saba kenan. Eh ba yau ba ne, eh abun da na saba tun da jumawa. Ko ina tare da abokaye nama, in ka, a ce mun fita haka nan, mun je muna hira a wani wuri ko muna tare ina zaman ni kaɗai, ina ɗan nan wayana, ina duba labaru ne fa. Ina karanta labarai, ina duba in san mene yake faruwa. E to a labarai wanda na fi amfani da shi kenan shine ana kiransa X. A ainihin in ba X ba bana amfani da wani abu. X ne, ni na fi gane ma X sosai sosai. Lai-lai na fi gane ma X in ba da X ba ni gaskiyar maganan shi ne ba na gane komi. X ne, na fi gane X sosai sosai. Amma sauran su nan kai ni ban gane ba. Kaman Facebook ma ba na iya, ba na iya amfani da shi inda nake amfani da X sosai Twitter kenan ko. Eh haka! Don ka gan X, ina ka gan na shiga ma Facebook bana juma ma sosai. Gaskiyar magana kenan. Eh ina shiga Facebook bana iya juma sosai. Zan je ne kai in duba, in duba abubuwa ya mata in duba sai in fita. Amma ka gan ina shiga ma X ina juma sosai, sosai. Ina juma sosai, sosai. Eh zan iya in kai awani a kai awani. Ina karanta labarai. Eh ina karanta labarai, in san mene abubuwan da ke faruwa. Eh sassa ka gan X ne na fi amfani da shi sosai, sosai. Eh ba ran da ba na shiga X.

To in kana magana an kayan aiki in a office ne mun cika amfani da kwamfuta. Eh to a kwamfuta ne mun cika amfani da kwamfuta ko kuma waya. Kasan aikin mu nan in ba da waya ba gaskiyar magana shine ba za ka iya aikin nan ba. Don aikin nan aikin waya ne kuma aikin sa jiki ne. Eh kuma kwamfuta muna amfani da kwamfuta don muna iya sa abubuwan aiki a cikin kwamfuta. Eh, kai ya ɓata. Eh ko ka san yayi shekaru akan shekaru muna iya mu dawo mu same shi. Eh to kayan aikin wanda mun cika amfani da shi a office kenan muna amfani da kwamfuta, muna amfani da waya, sai akwai abu ana kira stapler a turanci kenan. Eh muna amfa irin popofi in popofi yayi yawa sai muna amfani da shi. Eh mu haɗa popofin tare. To haka muke amfani da shi. Eh kwamfuta, ko stapler ko waya. To ka san waya a, aikin nan kuma in ba ka da waya gaskiyar maganan shine ba za ka iya ka iya aikin nan ba. Eh don zai baka wuya. Eh aikin waya ne. In ba ka da waya gaskiya ko matsala ne, babba matsala ne. Saboda haka muna sa jiki mu nema waya kuma babban waya ne. Kana da ƙaramin waya kuma aikin zai baka wuya. Gaskiyar maganan kenan. Aikin zai baka wuya. Muna amfani da babban waya ne domin aikin da kyau, aiki ya fita. Eh kuma in aiki bai fita ba ka san to akwai matsala. Ba ka yi matsala ba. Saboda haka muna sa jiki muyi aiki ya fita da kyau. Aiki in kar ya samu matsala. In aiki ba matsala kuma to aiki zai yi kyau. Eh to muna amfani da kwamfuta ko kuma waya ko kuma stapler. Eh stapler shine in muna, muna da pepofi da yawa to muna siya stapler ko muna kawo stapler don mu haɗa pepofin tare. Eh to aiki in kenan. Eh to ka san aikin mu kuma aikin sa jiki ne kamar inda na faɗa dole ka yi amfani da kwamfuta ko kuma waya. Eh to ka gan kuma in ina gida dai in zan gyare gyare ko a ɗaki ko a mai mai mai mai to muna amfani da hammer. Eh gyare gyare kenan a aiki kenan a gida. In za'a gyare gyare muna amfani da hammer don in bubbuga ƙusa a inda ya kamata a buga. Amma ka gan in na je ofis ne, abubuwan da muke amfani da shi muyi aiki kamar inda na faɗa ɗazun shine kwamfuta. Eh kwamfuta kuma da waya. Eh aikin mu nan in ba da waya ba za ka iya aikin ba. Saboda haka muna sa jiki, muna sa jiki muyi aiki. In ba da sa jiki ba ba za ka kayi aikin nan ba. To aikin, aikin wuya ne gaskiyar maganan kenan. Aikin wuya ne. Shiyasa ka gan ba kowa bane yake zuwa yana aikin. Waɗansu za su zo kawai baza su juma ba suna tafiya don me sun gaji ko. Eh sunce kai aiki nan aikin wahala ne. Su sun gajji. To ka gan a wurin ana samun matsala. Shiyasa kaga muna sa jiki, muna sa jiki, muna sa jiki, muna sa jiki muyi aiki don aikin mu ya fita da kyau. Eh kuma in ba da kwamfuta ba aikin mu baya iya fita da kyau. Ka gan a wurin ana samun matsala. Eh shiyasa kaga muna son amfani da kwamfuta. Eh kwamfuta akwai amfani sosai don kayan aiki ne. In ba kayan aiki nan ai aiki zai je dai baya, zai je da baya sosai in ba kayan aiki nan. To kayan aiki nan akwai amfani sosai sosai kamar waya, kwamfuta da stapler. Eh da, da pensil ma. In ba ka da pensil ba ka kayi aikin nan ba. Gaskiyar maganan kenan. Aikin nan in ba pensil ba waya ba kwamfuta zai ja ka da baya kuma aiki bai yi kyau ba. Kuma ka san ya kamata in ana aiki, ya kamata aiki ya fita da kyau. Eh don aiki ya fita da kyau, kaima ma zaka ji daɗin aiki. Ogan ka ma zai ji daɗin aiki. Shiyasa kaga muna amfani da waya. Eh wayan kuma muna sa abubuwan kayan aiki ne a ciki. Kamar in mun gama aiki sai mu sa kayan abubuwan aiki a ciki. Don kuma yayi shekaru akan shekaru akan shekaru za mu zo mu same sa. Shiyasa amfanin sa da amfanin sa a aiki kenan. Eh ka san irin kayan aiki nan ya kamata kullun kullun kullun kana amfani da shi. Eh ya kamata kullun kullun kullun ana amfani da shi don mun san amfanin sa. Eh ba ran da bamu amfani da shi. Mu karan kanmu ma mun san amfanin sa shiyasa muna amfani da shi. Ka gan kwamfuta, ka gan waya. Eh stapler kuma in pepofi sunyi yawa ne eh sai muna amfani da stapler. Sai mu haɗa popofin tare. Eh haka mun sha yi. Sai muna haɗa popofin tare. Don ka san ba yau bane mun sha aiki. Eh muna aiki sosai. Muna sa jiki sosai don aikin mu nan inda na faɗa in ba da waya ba gaskiyar magana shine baza mu iya muyi aikin nan ba. Eh aikin sai da waya. In ba da waya ba aikin zai bamu wuya sosai sosai. Wallahi sassaƙa muna sa jiki sosai muyi aiki sosai. Wallahi.

Eh da kanshi, in na shiga duhu eh sai hasken wayan ya karu. In na shiga rana sai hasken wayan kuma ya ragu eh da kanshi. Ka san wayan nan babban waya ne eh kuma wayan na siya shi da sada. Eh na siya wayan da sada ba ƙaramin waya bane. So ina tare da, da abokanai na ina hira eh to ina shiga rana tare da su sai hasken wayan yana raguwa. Eh ina shiga rana sai hasken wayan na raguwa. Eh amma ina shiga duhu hasken wayan yana karuwa. Eh ka san babban waya ne kuma ba yau bane na sha amfani da irin wayan. Eh to daɗina da wayan kuma katon waya ne eh shi ya sa ka ga kullum, kullum ina amfani da shi, kullum, kullum ina amfani da shi. Eh to hasken wayan kuma wayan na da haske sosai amma ka ga in ina duhu ne yana fitar da hasken wayan sosai. Eh wayan zai fitar da haske da kanshi bana taɓawa, da kanshi yake fitar da haske. Amma ka ga ina shiga duhu da kanshi yake raguwa. Wallahi da kanshi yake raguwa bana taɓawa, bana komai da kanshi zai ragu. Eh to ka san wayan ke nan inda anyi wayan ke nan. Eh inda anyi wayan ke nan da kansa yake raguwa da kansa yake karuwa. Eh to wayan kuma kullum ina aiki da shi. Don da wayan ne nake neman kuɗi, da waya ne kuma ina kasuwanci. Eh to da waya ne kuma kamar wurin aikin mu kamar inda na sha faɗa, in baka da wayan ba ra ka iya aikin ba. Aikin wahala ne, aiki zai baka wahala sosai. Eh don aikin waya ne, sai da waya. In baka da waya, aikin nan kam zai baka wuya, ba ƙaramin wuya ba. Shi yasa kaga muna sa jiki muna aikin nan. To wata rana kuma ina fita da ogana ina je siya abu eh zan gan hasken wayan ya ragu da kanshi. Don mene? Don muna cikin rana. Eh kuma yan rana sosai. Eh wata rana kuma ina shiga cikin ofis, ka san ofis na mu akwai ɗan duhu duhu hakan nan. Eh ofis na mu akwai ɗan duhu duhu. Wata rana na shiga cikin ofis zan gan ya karu da kanshi. Eh kama haka in na dawo gida wata rana hakan nan, ka san ɗaki na ma duhu duhu ne sai in ga ya karu da kanshi. Eh amma in akwai wuta ko kuma in an kawo wuta sai ya na karuwa, ya na raguwa da kanshi. Don me? Don ɗakin akwai haske. Eh na ga kamar duk wayan duk inda akwai haske yana raguwa. Duk inda akwai duhu yana karuwa. Ban san don me ba kamar haka anyi wayan. Da kanshi kuma ni bana taɓawa. Da kanshi yake karuwa da kanshi yake raguwa. Daɗina da wayan ke nan. Anyi wayan kuma babban waya ne kuma wayan akwai kyau. Eh ban taɓa siya irin wayar babba haka ba. Don wayan ya haɗu. Gaskiyar magana kuma to inda na faɗa kuma wayan in baka ya aiki in baka, in baka sa jiki in ba ka iya aiki ba, ba za ka iya aiki da wayan ba. To inda muke aiki, aikin waya ne kuma muna sa jiki. Eh muna sa jiki muyi aiki in baka da waya kuma ba za ka iya aikin ba. Gaskiyar maganar kenan. So muna cikin rana, da kanshi yake karuwa. Eh hasken wayan da kanshi yake raguwa. Eh amma muna cikin duhu da kanshi yake, yake karuwa. Eh kamar wayan yana, yana karuwa a duhu yana ragu a rana. Haka anyi wayan. Babban waya ne. Don ka san wurin aikin mu muna, muna aiki da wayan sosai. Kome wanda zamu sa muna sa a cikin wayan. Kuma wayan akwai fili sosai. Wayan na da fili sosai. To babban wayan ne kuma sunan wayan Redmi. Eh in baka da waya inda na faɗa ba ra ka kai aiki da, eh da inda muke yi ba. Eh sai da waya. Eh in baka da waya kuma ba za iya riƙa iri aikin nan ba. To ka gan wayan babban waya ne. Ba inda bana zuwa da wayan gaskiyar maganar ke nan. Ba inda bana zuwa da shi. Don na san amfanin wayan. Wayan na da amfani sosai, sosai ne ina gyama. Eh to zamu iya muyi aiki, muyi aiki, muyi aiki, muyi aiki, muyi aiki za ka ga daga safe har yamma muna kan aiki. Battery na nan da kyau shi. Eh sai dai ka gan in mun shiga rana ne kuma muna aiki a rana to hasken wayan zai ragu. Eh muna aiki a rana hasken wayan zai ragu. In ba wai sai ka koma duhu ba ko kuma ka koma inuwa. In ka koma inuwa ne sai hasken wayan yana karuwa da kanshi. Haka anyi wayan. Ba sai ka taɓa ba, ba sai ka yi wasu gyare gyare ba. Eh ba sai ka yi wasu taɓe taɓe ba. In kana inuwa ko kuma kana duhu hasken wayan zai karu da kanshi. In kana rana hasken wayan yana raguwa da kanshi. Eh haka anyi wayan. Ba sai ka yi wasu danne danne ka je nan ka danna, ka je nan ka danna ba. In kana inuwa zai, zai karu da kanshi in kana dare zai ragu da kanshi.

To ni da makwabtana ba ma da damuwa. Ehh ina ba su girma suna ban girma. Eeh ba mu de damuwa muna tafiya tare. Eeh wata rana in a yi abinci ma a gida in abincin ya yi yawa muna raba wa. Eeh ina raba ma makwabtana, eeh domin muna tare. Zaman tare. Kuma zaman tare ya fi kome. Zaman lafiya ya fi kome. Bai kamata kana zama da makwabtan ka ba kana faɗa. Eeh ka ga bai haɗu ba. To zaman tare ya fi kome. Muna zaman tare muna ina hira. Eeh wata rana kuma in ya ma yi ya yo muna fita muyi hira tare. Eeh muna raba ma juna mu abinci. Eeh in wannan na da damuwa toh muna taimakawa. In mu muna da damuwa su ma suna taimakawa. Domin ana tare. Eeh kuma ana zaman lafiya, ana zaman farin ciki bai kamata ana rikici da juna ba. Ka gan in ana rikici da juma juna a wurin ana samun masala. Eeh toh don bara a cigaba a rayuwa ba. Kuma in kana so ka cigaba a rayuwa kuso juna. Eeh toh muna son juna ba ma rikici de juna muna zaman lafiya. Kuma muna zaman, zaman, eh zaman farin ciki. Eeh ba mu ai, ba ma gulma. Eeh ba mu kijuna ba. Toh ka gan haka zaman lafiya kenan. Eeh duk abune suke nema suna zuwa gidanmu su tambaya. Muma muna nema abu muna zuwa gidanmu, gidan su su tambaya. Eeh muna zuwa gidan su su tambaya. Eeh toh ka gan zaman lafiya kenan. Wata rana ma in suna nema abu suna aika a zo a karɓa a wurin mu. Muma muna nema abu muna zuwa mu je mu karɓa a wurin su. Ka gan zaman lafiya kenan. Bai kamata muna rikici da juna ba. Ka gani da makwabtana duk abun da muke, muke zama muna zaman lafiya ne. Duk abun da muke nema muna samu wa. Eeh don zaman lafiya kuma muna zaman farin ciki tare ba mua rikici. Eeh don ka san bai kamata ba. Ba amfani kana rikici da makwabtan ka ba. Bai amfani. Eeh kuna faɗa kullum kullum ai damuwa ne. Eeh toh in damuwa ya zo wa zai taimaki wani? Ka gan ko? Matsala kenan. Babban matsala kenan. Don in damuwa ya zo wa zai taimako wani? Sa sa kullum ai akwai kyau a zama a zauna da lafiya. Eeh ka san wurin aikin mu haka nake. Eeh ko a wurin aikin mu haka nake. Dunme damuwa ina zuwa wurina. Toh ga damon fa. In na iya in damuwa ya fi ƙarfi nane in nake iya kai ma ogana. So ogana ya gyamu toh ga abu ne yakamata in yi. Eeh toh haka nake yi. Eeh da makwabtana ma in an dawo gida haka muke yi. Eeh zaman farin ciki. Eeh ka zauna kayi farin ciki da kowa. Kayi murmushi da kowa. Bai kamata kana rikici ba kana can kana rikici da kowa. A'a, in damuwa ya zo ba wani zai taimake ka. Ka gan a wurin za a samu babban matsala. Amma ka gan kana zaman farin ciki da kowa kana zaman, kana zaman, ka kana dariya da kowa ba ka gulma. Eeh kana zaman lafiya da kowa. Ko damuwa ya zo, ba ra za a samu a taimake ka. Domin don halin ka akwai kyau. Eeh toh ka gan akwai kyau ana zama haka. Ana zaman lafiya. Don zaman lafiya kome ne. Don na san kana zaman lafiya duk abune kana nema daga wurin makwabtanka za ka samu. Eeh kuma rowa ba kyau. Eeh ka gan mu ba ma rowa abinci. Kaman inda na faɗa muyi abinci muna raba ma makwabtarnu. Eeh don me? Don ba mu san gobe ba. Don su ma wata rana in sun yi suna raba mana. Ka gan ya kamata muma mun yi muna raba musu. Eeh don me? Don zaman lafiya ne ya fi kome. Zaman lafiya ba abun da ya fi zaman lafiya. Eeh toh ka gan zaman lafiya akwai kyau. Eeh kuma da zaman farin ciki. Muna farin ciki da kowa muna dariya da kowa. Haka mun tashi. Eeh haka iyaye mun tar, sun tar da mu. Eeh muyi farin ciki da makwabtarnu. Mu so makwabtarnu mu raba abinci tare da su. Eeh don ba mu san gobe ba. Su ma wata rana haka su ma in mun shiga damuwa su ma za su taimake mu. Ka gan ko? Toh mun kan gaskiya muna zaman lafiya da kowa da kowa. Eeh muna zaman lafiya da kowa da kowa. Duk abune su tambaya a wurin mu muna bayar wa. Toh na san in mun je mu tambaya a wurin su su ma za su bamu. Ka gan ko zaman lafiya kenan? Duk abune su tambaya a wurin mu muna ba ra wa. Ko mun ba ma rowa ko kaɗan, ko kaɗan, ko a kaɗan ba ma rowa. Eeh duk abune muke da shi sai dai ba ma da shi. Eeh har in su tambaya mun, muna da shi muna bayar wa. Amma sun tambaya ba ma da shi toh muna cewa a toh ku yankurifa mu ba ma da shi. Amma in mun samu za mu muku maganan. Ka gani ko? Toh ka ga sai a hankali. Eeh amma in ba ka zaman lafiya da mutum gobe kana rikici da wannan gobe jibi kana rikici da wannan. Ai za a samu damuwa. Ai toh ka gani da makwabtarmu, makwabtana muna samu, ba ma samu damuwa. Eeh muna farin ciki da juna. Duk abune su tambaya, duk abune su tambaye ni nake iya ba su sai dai ban da shi. Don ka gan zaman lafiya ya fi kome. Zaman farin ciki ya fi, ya fi kome. Muna tare.

To, kasan kwamfuta na, ƙarami kwamfuta ne. Eh kwamfuta na ƙarami ne. To kuma kasan aiki, ana aiki da yawa da shi. Toh ya kamata watarana kawai wani lokaci ana dan gyarawa eh don asamu ayi aiki da kyau in ba don haka ba gaskiya maganar shine baza a yin aiki da kyau ba eh don ƙarami kwamfuta ne. Eh to amma ka ga wurin aikin mu kuma muna aiki sosai ba ƙaramin aiki ba. Don aikin mu ma in ba kwamfuta gaskiya kam ba za mu iya muyi aiki ba. Gaskiyan maganan kenan. In ba kwamfuta ba, ba za mu iya muyi aiki ba. To kagan akwai amfani to wani lokaci dai in abu ya kasa, in yana nema ɗan guntun, taɓe taɓe ɗan guntun gyara muna iya mu je mu rubuta a report, eh mu gyama oga. To ga shi nan fa to kwamfutan nan na nema ɗan gyara. Eh yana ɗan nema a updating. To a turanci ke nan ana kiransa updating. Eh a turanci kenan to yana nema ɗan wasu gyara, gyara, gyara hakan nan eh don i samu yi aiki da kyau kamar inda yake yadda. Kasan ƙaramin kwamfuta ne kuma in ba da gyara ba to akwai matsala. Gaskiyar maganan ke nan. Kwamfuta kam in ba da gyara ba zamu-- ana iya samun babban matsala. Ba ƙaramin matsala ba, ana iya samun babban, babban matsala sosai. To sasa ka gan muna nasu mu gyara don i fita da kyau. Eh in ya fita da kyau, za mu iya samu muyi gyara, muyi aiki da kyau. To kagan don aikin mu nan gaskiya maganan shine in ba kwamfuta ba, ba za mu iya muyi aikin nan ba. Maganan gaskiya ke nan. In ba kwamfuta ba, ba ma iya yin aikin nan. Don aikin nan yana, yana, yana, yana neman kwamfuta kuma yana nema sa jiki. Eh ko akwai kwamfuta ma in ba ka sa jiki ba, gaskiya aikin kam zai baka wuya. Kuma muna neman aiki ya fita da kyau. In aiki bai fita da kyau ba, ka san akwai babban matsala. Eh za mu samu babban matsala. Shi yasa yakamata muna sa jiki muna gyara kwamfuta. Eh to wasu lokaci ma in kwamfutan kuma yayi ƙarami, kagan aiki zai mana damuwa. Saba gayan haka wata rana muna nema kwamfutan wanda yake, yana, yana da fili da yawa. Eh to don in ka sa ko hotuna ne ko kayan ki aiki ne, fili zai yawa. Ehh filin kwamfuta in zai yawa. To haka muke so. Eh to kagan a turanci ana ce updating ke nan ko. Eh to muna nema, eh wasu lokacin kwamfuta in yayi abubuwa yai masa yawa, to muna, muna, muna iya mu kai gyara don a gyara sa. Eh a san miye damuwan. Eh a ƙara buɗe masa eh fili don i samu abubuwa da yawa zai iya shiga. Eh to in ba iya ba, wata rana muna iya siya sabon kwamfuta. Eh muna iya siya sabon kwamfuta. Don mu samu, mu sa jiki muyi aiki da kyau. Eh kuma ka san in a yi aiki da kyau, in aiki ya fita ba matsala. Eh damuwa yanzu kawai aiki da kyau don a samu aiki ya fita. Eh ba abu wan da yana, yana, yana, yana sa jin daɗi in ka yi aiki kai ma ka ji daɗin aikin. To kagan in ba kwamfuta mai kyau kuma, ba za ka ji daɗin aikin ba. Sasa ka san ko wani lokaci dai in muna nema updating, a turancin ke nan ana kiransa updating. Eh muna nema, muna nema don i gyaru mun gyara don kwamfutan in i samu yi aiki da kyau. Don in kwamfuta baya aiki da kyau a wuri, ana samun matsala. Eh ana samun matsala. Kuma wata rana in abun ya kasa, muna iya mu je mu siya sabo kawai. Eh muna iya mu je mu siya sabo. Eh to sabon yanzu kasa akwai tsada. To ogamun kuma kafin ya siya sabo dai, yana nema i san ya mene damun tsohon. Eh in tsohon abun gyarawa ne to za a gyara. In ba abun gyarawa ba to za aje a siya sabo. Don aikin mu nan in ba kwamfuta gaskiya maganan shine yana bamu wuya. Kuma ka gan aiki kuma yana baka wuya to ba ka ji daɗin aikin ba. Gaskiya maganan ke nan. In aiki na baka wuya gaskiya maganan shine karen kanka ba za ka ji daɗin aikin ba. Aiki zai dinga baka haushi. Kuma aikin ma zai dinga saka kana koma baya ne. To sasa ka gan muna ƙoƙari kullum, kullum, kullum. Babu lokacin wanda ba ma iya ƙoƙari mu je don mu gyara kwamfutan mu don mu samu updating nashi. A turanci ke nan ko ana ce updating. Eh, eh don mu samu updating nashi don i fita da kyau. Mu ma karan kanmu muna aiki muna jin dadin aikin to ka gan amfani kwamfuta ke nan. Don in ba ka da kwamfuta a wurin ofis, gaskiya kam aikin mu ba zai jeba. Aikin mu ba zai cigaba ba. Kakan ko damu muna samu, inda damu muke samu ke nan. Kasa kafin ko wani lokaci muna iya mu je mu gyara kwamfutan mu don mu samu muyi aiki da kyau. To haka mun sanya yi. Gaskiya kuma yana taimaken mu. Wallahi kam yana taimaken mu. Kai na ji daɗin tambayan nan. Eh don tambayan nan kam, na ji daɗi. Kuma in ba da kwamfuta ba, gaskiya kayan aikin mu ba zaije nisa ba. Sasa muna ƙoƙari muna updating nashi a turanci ke nan.